Ina sayan abubuwa da dama a kasuwa. Ya danganta da me nake so in sayi. Ina siyo kayan miya, ina siyo nama, ina siyo waya, ina kai gyaran abubuwa a kasuwa. Ina sayen abubuwa da dama daga kasuwa gaskiya. Domin abubuwa a kasuwa sun fi sauƙi.

Gaskiya irin tufafin da na fi so shine tufafi na Hausawa. Tufafi na Hausawa muna ce mai kaftan, dogayen kayane da akeyinsu da shadda, yadin shadda ko kuma yadi wanda bai da zane bai da komai wanda ba shadda ba. Muna da kaya kala kala na Hausa, don gaskiya na fi jin daɗin saka su.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Kallon faɗuwar rana, kallon faɗuwar rana yana da kyau amma ya danganta daga ina nake kallon faɗuwar ranar. Yanki yanki ya bambanta yadda yanayin faɗuwar ranar su ke faruwa. Akwai yankin da za ka ga faɗuwar ranar su kyakkyawa ne, akwai wanda za ka gani kuma ba wani ban sha'awa bane ba. A kudancin Najeriya faɗuwar rana yafi kyau. Na fi son ganin faɗuwar ranar yankin kudancin Najeriya.

Ina da takalma guda biyar gaba ɗaya a duk faɗin duniyannan takalma guda biyar gareni. Ina fatan zaku saimin wasu, ko kuma ku bani kuɗi in sayi wasu. Domin ya kamata ace duk ɗan adam yana da takalma da suka wuce guda biyar. Akwai wani sabon takalmi da naga an fiddo na kamfanin Nike. Takalmin nan inaso in saye shi. A kuɗin mu na Najeriya zai kama wajen naira dubu ɗari uku. Don Allah ku taimaka ku bani in saya.

Eh ina iya tsallen igiya. Ba ma ƙaramin igiya ba, ina yin tsallen igiya sosai da sosai. Yana ɗaya daga cikin hanyoyin motsa jiki da nake yi a duk safiya da na tashi daga bacci. Tsallen igiya yana da daɗi sosai da sosai.

Ina goge haƙora sau uku. Ina tashi daga bacci zan sha ruwa sai in goge haƙora. Idan na ci abinci da rana sai in goge haƙora. Idan zan kwanta da daddare kuma kafin in bacci sai in sha ruwa sai in goge haƙorana sai na kwanta nayi bacci.

Lokacin da ruwa yake zuwa, to a fahimtar ta, kuna tambaya ta me nake yi lokacin da ruwa ke zuba kamar ruwan sama kenan? In ruwan sama na zuba ina zama in yi addu'a. Domin mu musulmai a lokacin ruwan sama ana bukatar mu yi addu'a. Sannan wasu sa'in idan ina tare da masoyiyata, muna shiga muyi wanka.

Ina amfani da waya kamfanin Huawei ana ce mashi Hawai da Hausa. Domin wannan kamfanin waya yafi kowane kamfanin waya a duniya a da yanzu halin da ake ciki na fama da kutsan sirri. In ba ka so a maka kutsan sirri to dai ka ringa amfani da irin wannan waya ta Huawei to da ita nake amfani da.

Lokacin da nake jin damuwa ina yin abubuwa da dama kala kala. Wataran ina yin rawa, wataran zan yi karatun Kur'ani, wataran zan saurari waƙa kawai in kwanta, wataran kuma zan fita in yi tafiya, wataran kuma in je gurin abokai in zauna muna hira har in manta da abu damuwar da nake ciki ko kuma na je gurin mahaifiyata me ta labari.

A ba'ni da wata rana da na zaɓa wadda a cikinta kawai nake zuwa kasuwa. Akoda yaushe ina da kuɗi ina so in yi sayayya, zan je kasuwa in yo sayayyata. Saboda ni ba ɗan kasuwa bane mai saida wasu abubuwa a kasuwa balanta na ace ina da wasu ranaku na zuwa kasuwa.

A'a na fi son shayi. Shayi ya fi mun dadi akan kofi tunda na ke mani bai wuce sau biyu na taba shan kofi ba sai dai shayi. To amma kila idan na je wasu kasashe kaman su India ko China kila in fara shan kofi tunda kila nanan wajajen mu ne bai da dadi.

Na fi son yanayi wanda na damina ne lokacin da ake ruwan sama. Ina matuƙar son wannan yanayi. Idan aka ce maka ruwa ya ɗan fara yin nisa haka, anyi wata biyu ana ruwa. Koren shukoki sun fito sun yi girma, hadari ya ɗan lullabe gari haka da yamma ga ɗan sanyesanyen damina. Ko ina cewa ta yi kore, to a wannan lokacin ina bala'i jin daɗin wannan yanayi. Ina bani nishaɗi sosai da sosai.

Ina kammala aiki a cikin lokaci ta hanyar yin aiki tuƙuru ba ta reda tsayawaba ba. Ina lalace ko ina hutawa saboda aikin nan in ban yi shi ba a lokacin da ya kamata zai ci min wani lokacin wanda ya kamata ce nayi wani kalan aikin kuma. To shi yasa nake dagewa in yi aikina a cikin lokaci, in yi aiki tuƙuru, in dage in yi haƙuri domin aiki sai an yi haƙuri.

Eh ina kallon inuwa ta. Ina kallon inuwa ta, wata sa in ma ina wasa da inuwa ta. Idan haske ya hasko ni, jikina ya bada inuwa, wani sa, in sai in riƙa wasu kalan motsi haka. Ba ma kamar in akwai yara kusa da ni, sai ya zama mana abin wasa, abin raha.

Muna yin wasanni kala kala a waje. Muna yin wasan ƙwallo, ƙwallon ƙafa, muna san muna yin wasan ƙwallon kan teburi sannan muna wasan guje guje, muna wasan tsere, muna wasan cin abinci, muna wasanni da dama.

Na fi son yanayin ɗaki wanda ko'ina an kulle shi, ba iska da ke shigowa, ba haske da ke shigowa sannan babu hayaniya. Ina son ganin irin wannan yanayi gaskiya sosai da sosai.

Ina cin abinci da cokali, ina ci da hannu. Ya danganta da wane kalar abinci ne. Akwai abincin da nake ci da hannu, akwai abinci da nake ci da cokali. Abinci kamar su sakwara, kamar tuwo, duk na fi so in ci su da hannu. Amma abinci irin su shinkafa, su taliya, wa'inan na fi so in ci su da cokali. Akwai abincin da ma in ka ci da cokali za ka ci su, to ba ka ma ji daɗin abincin ba. Haka suma akwai wasu kala abincin da in ka ci da cokali za ka ci su, to ba ka ji daɗin su ba. Shi ya sa kusan kowane kalan abinci yana da kalar da abin da aka amfani da shi ka ci. Sai ya sa ka ga kamar taliya, da cokali mai yatsu ake amfani a ci taliya. Shinkafa, da cokali wanda bai da yatsu, normal cokali da shi ake amfani a ci shinkafa. To haka ita ma waina ta fi daɗi a ce an ci ta da hannu.

Ina zuwa kasuwa a da lokacin na samu damar zuwa kasuwa. Dama shine lokacin samun kuɗi. In ina samun kuɗi, a ko da yaushe ina ji ina son abu zan je kasuwa in siyo shi. Wasu sa'in ina zaune kawai zan ji ina marmarin wani abu kuma dole sai a kasuwa ake saida shi kawai sai in tashi. In tafi ko a ƙasa ko a kan keke ko a kan mashin. Sai da ni na kasance mutum ne mai son motsa jiki wasu sa'in amma sabida son motsa jiki nake zuwa kasuwa. Sai in tsallake abubuwan kusa da ni sai in tafiya ta kasuwa a ƙasa.

Eh ina son karanta littafai. Ina son karanta littafai kala kala, ba ma kama irin na wasanni, na kimiyya, na wanda ake fadace fadace da kuma na ilmo ma na samun kuɗi. Saboda littafan da ake rurrubutawa a wannan zamani sun ƙunshi ɓangare ɓangare da dama. Amma ba na karanta ɓangaren na soyayya domin wannan ta ɓata lokaci ne. Soyayya in za ka yi ta, ka yi ta a fili ba sai ka koya ba.

A kayan marmarin da na fi so, na fi son apple, ana ce mai tuffa. Sannan kuma ina son inibi, ina son mangwaro, sannan kuma ina son shop shop. Sun kasance abubuwa ne da ke buƙata cikin wa'inan, domin suna inganta lafiyar ɗan adam sosai da sosai shiyasa na ke son su.

Eh ina musafaha da mutane sosai da sosai. Kusan duk wanda na haɗu dashi ina musafaha dashi. Ko da ba abokina bane ba, ko da ba tare muke ba, indai za mu haɗu ya zama to mun gaisa to za muyi musafaha a cikin gaisa da za muyi.

A'a, ba na tafiya kasuwanci ba, inda nike zo a game da yin kasuwanci ina a gida ina daddanna wayata. Ni wayata ita ce kasuwata saboda ni ina da son jiki. Ni ba mutum bane mai son yin aiki tuƙuru. Ko da yaushe ina so ace ina kwanciya akan ka tipa.

Idan na samu kuɗi nake zuwa kasuwa mana. In kuma bani da kuɗi, me zan je yi a kasuwa? To ni ba ɗan kasuwa bane ba. Ita kasuwa dole sai da kuɗi. In ba ka da kuɗi kuma ba aiki ka ke a kasuwa ba, ba wani abu ba ke sai da wa ba ai ba kada haɗi da ita. To shiyasa indai ina da kuɗi akwai abun da nake bukata, to kasuwa nake tafiya in siyo.

Babu taron da na ke yi, taro na me ke yi? Ni ba ɗan kasuwa ba, ni ba ɗan siyasa ba, ni ba ɗan wata ƙungiya ba, to me haɗin doni taro ko taron addini ba zuwa na ke ba. Ni ina gida ko da yaushe. Amma in za ku kira mu taro ne? To lahiya yau, zan zo taron ku, bila'ai ku ba mu kuɗaɗe wanda za mu kakka shi.

Bikin ranar haihuwa a ƙasarmu, wato ƙasar Hausa ba kowa ke yin shi ba. Ba mu ɗauke shi da muhimmanci ba, saboda mu addini shine gaba a dukkan al'amurarmu. Kuma a cikin addini mu ba muga wannan bikin ranar haihuwa ba. Amma wasu duk da haka suna ƙoƙari su yi murna na ranar haihuwar su. Zakaga sun yi, sun yi cake, sun sayo kayayyakin shaye-shaye, za a dafa abinci, za a yi snacks, a kira abokai, a sa waƙa, a ɗan cacashe, a yanka cake, a ɗan yi celebrate din dai haka.

Ni ba wani burodi, burodi da na fi so saboda ni ba ɗan fulani bane ba. Yan fulani ne ke son burodi. Asali ma ni ban cika cin burodi ba gaskiya, saboda burodi ba abune mai lafiya a ga dan adam. Baida wasu sunadarai na gina jiki. Gwanda gwanda ma ace mutum shi yi burodin shi a gida. Wasu suna yin burodi na ayaba, za su haɗa komai sunadarai ba fulawa za su sa ba. To gwanda irin wannan ina ɗan cin shi.

Ni bana wanke tufafi, sai dai a wanke min tufafi. To shi wanda ke wanke min tufafi sau biyu yake wanke su. Duk tufafi guda daya sau biyu zai wanke saboda basa yin datti. Zai wanke su na farko da sabulu, na biyu sai ya wanke su babu sabulu babu komai. Shi na aike ce, maɗauraya shi ke na angama Indai mutum ba ƙazami bane bai buƙatar wanke tufafi da yawa inda ba daɗa suke yi ba.

Ba na saka inifom a wurin aiki domin babu aikin da ni ke yi. Ni ɗan zaman banza ne to ina ni ina saka wani inifom. Amma in a ce na samu aikin da za a saka inifom, zan saka inifom ina in je aiki. Ba abun da zai hana ni saka inifom. Wasu suna jin kunyar saka inifom su je aiki to ni dai gaskiya ba na cikin waɗannan mutanen. Idan a ce ina aiki wurin aikina sun bukace ni in saka inifom lafiya, lau zan saka abu na in je aiki.

Nafi son gudu na fanka na ƙarami haka wanda bai da gudu ban san ƙarar fanka tana gudun nan sosai da sosai. Nafi son sesasesa indai ba ina jin matukar zafi ba. Ni asali ma ban cika son iskar fanka ba sabida tana sa ni mura. Nafi son iskar AC masuburbudar sanyi. Masuburbudar sanyi tafi mani daɗi.

A ƙasa nake kawowa gidan mu, duk inda na tafi yawo kusan ko da yaushe a ƙasa nake kawowa kuma sannan bana amfani da yanar gizo domin in gano hanyar gidan mu. Tinda anan aka haife ni ko a rintsa ido zan iya kawowa gidan mu.

Lallai kasar Hausa muna da miya kala kala. Kuma a cikin kalolin miyan mu kusan kowace kalan miya tana da matukar daɗi ki. To amma me diddaɗin su dole a ko wadda ka fi so. Shi ya sa ni ma na fi son miyar wake. Miyar wake miya ce wadda ake yi da wake. Za a jiƙa wake, in ya jiƙa sai a sale shi. In aka sale ɓawon waken sai a sa shi a yi miya. Za a dafa shi ne yadafu yai lugubba a ɓara shi. Wayyo Allah daɗi In kana cin miyan nan ba ma kama cian ɗan sa mata waken suya, fasasshen waken suya ga wani ɗan tantakwashi nan wuraren. Wayyo Allah daɗe.

A rana ina rubuta rahoto sau biyu zuwa sau uku. Ya danganta da lokacin da nake da shi. In ina da lokaci sosai wanda ba abun da nake ina rubuta rahoto da yawa, sannan ba rahoto kaɗai ba ina yawan rubutu akan al'amuran da ke faruwa da ni.

Kai ya kai ya kai lallai dangin mu muna da yawa, dan gaskiya mun yi guda ɗari biyar. Dangin mu kaɗai da ke cikin ƙauyen mu, ban da waɗanda ke cikin fadin ƙasa Nijeriya. Saboda mu babban gida muke wanda kaka da kakanni ɗaya, ba ƙaramin yawa gare mu ba gaskiya.